Menene burinku a aiki? A ah, duk wani mai aiki, gurinsa ai, baya wuce ya samu ƴan kuɗaɗensa ya biyama kansa buƙatunsa na alkairi.

Kana riƙe lema lokacin ruwa? Eh, ina riƙe lema lokacin ruwan sama saboda in ba haka ruwa sai zane ka, lema na da muhimmanci.

Me kake ci a wurin aiki? A'h mu yanzu yanda muke azumi, ai ba abun da mutum yake ci a wurin aiki. A to se an yi buɗa baki an sha ruwa tukuna.

Yaya dangantakar ku da shugaban aiki, ah nine shugaban kaina. Eh, abin da nake so shi nakeyi ato ba ruwana ni.

Wane irin takalma kake fi so? Eh, ina son takalman da aka haɗa. Ina son sauciki, ina son sandal, ina son takalmi slippers.

Me kakeyi da safiya lokacin daka farka? Eh, idan na farka da safiya na duba wayata, after nayi azkar ina da addu'o'i na.

Nawa ruwa kake sha kullum? Hmm, ina shan ruwa sosai a ko da yaushe gaskiya, saboda ni ina matuƙar son ruwa sosai.

Yakake haɗuwa da abokan ciniki, muna haduwa da ta hanyar sadarwa, wato online muna siyar da sayarwa da hanyar nan.

Yaya teburin ku a wurin aiki yake. Teburi, uhun, muna teburi kala-kala na aiki wanda ake aiki da su suna nan.

Yaya kake magance matsalolin aiki? Kowace matsala da ka gani ana ƙoƙarin magance ta ta yadda ya dace. Wannan shine.

Me kake shirin yi a ƙarshen mako? Ƙarshen mako lokaci ne da zaka je ka huta, ka ji daɗi. Wannan shine kawai. Don haka.

So nawa kake wanke tufafi? Ko so ɗaya bana wankewa matata ita take mun wanki, ita ma a washing machine take sawa take shine.